Eh ina iya amfani da kwamfuta. A gida na nada kwamfuta guda biyu. Ɗaya ina amfani dashi inyi zane na na graphic design, inyi project na makarantu. Ta aiki ina yin rubuta wasiƙa a Microsoft. Sa'anan kuma ɗayan ni kuma ina amfani dashi ina abubuwa da ya shafi na crypto da kuma trading. Sa'annan kuma shi ma wani lokaci inna samu, ishashshen lokaci ina yin graphic design dashi.

Na fi son gidan abincin da zanje in samu akwai wutar lantarki, zan iya shan iska sannan kuma in samu wurin da baya da hayaniya, sannan kuma ina so wurin gidan abinci da aka samu abincin su ko wane lokaci yana da zafinsa domin da kuma ina son gidan abincin da suna sa abinci da yawa su sa yaji, yaji barkono sosai.

Eh ina sauraron rediyo gaskiya. Dalilin da ya sa nake son sauraron rediyo shine, ah rediyo ne nake jin wasu kalar labarai misali in bani da kuɗin da zan siya data in biɗi labarai a yanar gizo ko kuma in ba wuta lantarki da mutum zai kalla labarai a TV. Dole ne mutum ya samu, ya karya ji labarai a rediyo. Ina son ina amfani da rediyo ina sauraron labari.

A ranan da za a biya albashi baƙaramin daɗi na ke ji ba, dalilin da yasa nake jin daɗi shine zan samu kuɗi, da zan iya in samu in biya buƙatu iyalina, in biya buƙatuna sa'annan kuma in samu biya wai su bashi da ake bina saboda yanzu haka ana bi na bashi. So dole ne zan biya bashi da ake bina baya.

Eh ina karanta jarida sosai dalilin da yana ke karanta jarida shine wuri mafi sauƙi da araha wanda mutum zai iya sayan abun kallo labari. Duk da duk meƙalla mai ne ne ke tafiya a cikin ƙasa sai da jarida, duniyar na da araha ana gamuwa sayan jarida naira ashirin, ashirin.

Muna da lambobi masu albarka da yawa amma lambar mu da muka fi so mai albarka shine zero nine zero three three four eight eight seven three zero shine lambar da muke amfani da shi. Wanda yafi mana albarka. Dun inna kira ta wurin nema na iya ansa wa inyi magana yadda ya kamata shiyasa na ɗauke sa lamba mai albarka.

Eh ina son cin abincin titi gaskiya. Dalilin da ya sa ni ke son cin abincin titi shine, shine abincin da ke nan kusa da ni da wurin aiki na wanda ba sai na yi tafiya mai nisa kafin in saya ba. Sannan kuma abincin titi da yake wurin aiki na kuma bai da tsada kuma yana da ɗanɗano. Ina son shi domin suna sa yaji sosai sannan kuma suna sa tafarnuwa.

Ina jagorantar da mutane bisa ga inda ya kamata ne, saboda idan ban jagorantar da mutane inda ya kamata ba za su samu matsala a gaba. Kuma ni bana so ace nayi abinda da ake samun matsala. Ya sa zan jagorance da mutane. Mutanen da zan jagoranci su suna tabbatar na ji menene manufarsu da kuma in nemi shawara a wurin su saboda dukkan mu muna tafiya tare, mu siira tare.

Idan babu wutan lantarki na kan je na ɗauki fensir da fefa, na ɗauki, eh, kilina na, na je na yi rubutu. In na yi rubutu, ina koyon yin sabbin zane. Sa'annan kuma wani lokaci kuma na kan dinga yin waƙa babu wutan lantarki ko kuma na za ga na je kallon ball ko kuma na je, eh, wasa da abokanai na a filin ball.

Eh, ina ƙoƙari gaskiya kam. Wani lokaci ina iya rike riga aljuna, wani lokaci kuma bana rikewa a aljihuna. Dalilin da yasa nake rikewa a aljihuna misali inaje bakin kogi, yara da suke wurin in wani lokaci da mutum ya ajiye rigansa zasu iya sacewa. Shiyasa ina rike rigana a aljihuna.

Ina sha ruwa sosai gaskiya. Ina iya sha ko kofi goma wani lokaci ko kofi sha biyar saboda ni ah bana son ruwa na karaye wa jikina ko yana bushe wa jikina. Yana da kyau mutum ace yana shan ruwa akan lokaci kuma bai kamata mutum ya bar ruwa na bushe wa a jikin sa ba. Dun yanzu lokacin zafi ne ma, so ya kamata mutum ya dinga shan ruwa akai akai saboda ya kula da lafiyan jikinsa.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine muna hira, muna ba ma juna shawara, muna abokantakan mu sosai babu matsala babu tashin hankali sannan muma muna jin daɗin zaman mu baya muna aiki in ga akwai aiki da yafi ƙarfin ɗaya ma muna haɗa hannu mu taru muyi aikin ɗin tare saboda mu gama aikin da wuri.

Eh muna yin wuta da itace. Dalilin da ya samu kin yi wuta da itace saboda kalon tukunyan mu ba irin wanda zai zauna a kan gas bane. Ya fi ƙarfin zama a kan gas saboda haka shi ya sa muke amfani da wutan itace muyi girki. In ba haka ba ba zai dauka ba.

Yanda nake kula da gashin mu shine, na nema man gashi wanda zan dinga shafa wa kai wanda zai sa suma baki ya sa shi laushi. Bayan na nema, ah, man da zai sa gashin kai yayi laushi yayi baki sai in shafa shi. Da na shafa shi kuma na yawo da suma wanda zan dinga share zufa a fuska na domin yana sa zufa sosai. Ni kuma ina zufa sosai din nan lokacin yana sani bana jin daɗi shiyasa nake share zufa.

Launi da ke bangun wannan namu ja ne da ruwan koyi. Dalilin da ya sa na fenta shi ja da ruwan koyi shine kakana tana son jan launi sannan kuma kakana namiji yana son yellow launi. Shi ya sa na fenta masu haka saboda idan suna kallo su dinga jin dadi suna kallon abin da suke so ne.

Bana shan magani kullum, dalili da yasa bana shan magani kullum bane darasin lafiya da zai sa ni shan magani kullum. Sa'an nan kuma ni ba mai son shan magunguna bane, shi yasa bana shan magani kullum. Amma dai indai ina cikin rashin lafiya ne kan ina shan magani kullum saboda in magance rashin lafiya bayan kuma na samu sauƙi kuma bana shan magani kullum.

Abin sha da na fi so shine Maltina. Dalili daya sa na ke son Maltina saboda yana ƙara jini a jiki, yana ƙara gudun jini kuma a jiki. Domin ko likitoci ma in baka cikin isasshen lafiya da ƙarfin ka, likitoci za su ce maka akan cewa kaje ka sha Maltina saboda ka ƙara gudun jini a jikin ka da kuma yawan jini. Shi ya sa na ke son shan Maltina.

Abun da nake yi farko daga ina na yi sabvis, farko ina durkusa in yi addu'an gode ma Allah da ya kawo ni wajen aiki da lafiya, sannan kuma sai in yi shara da na yi shara, sai in tabbatar ko ina na nan tsaf tsaf badatti, na tabbatar ko ina na nan tsaf tsaf badatti, sai in fara fita da kayayyakin aiki, bayan na fita da kayayyakin aiki, sai in fara aikina.

Eh ina siyan kaya yanar gizo. Dalili da ya sa nake siyan kaya a yanar gizo shine ya fi sauki sannan kuma mutum bai zai sha wahala sosai ba in ya siya abu a yanar gizo za a kawo mishi har gaban ɗakin sa. Nan ba tare da sai mutum ya yi amfani da mota ko mashin ya je ba. Shi ya sa nake son siya kaya yanar gizo.

Eh ina iya kunna wuta sosai. Ma misali ace in ina so inyi girki, yana kunna wuta, na dafa abinci, lokaci kuma yana iya kunna wuta saboda in guga, in goge kayayyaki saboda haka yana iya kunna wuta. Musamman ko yaushe ake so in kunna wuta ba zan kunna.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi min mahimmanci shine, duk ayyukan da sun fi min mahimmanci ba aikin kwaskwarima bane. Aikin da za a gansu an kawo ne kamar kwangila ne. So aikin da an kawo su kamar kwangila sune na ke daukan su da mahimmanci sannan kuma su ne na ke fara yin su. Duk lokacin da na yi saurin aiki wa'inda kuma sumba da aikin faci faci dinnan kuma muna iya musu magana su fahimta cewa akwai aikin a hannun mu in muka samu lokaci za mu haɗa.

Ina amfani da guda uku ne saboda yanzu haka ina da guda biyu da na ajiye su bana amfani da su sa'an nan kuma ina da guda ɗaya wanda na ajiye ina amfani da shi yanzu haka. Suɗinne matashin da nake amfani da su ba wai suna da yawa ba ne amma ina son a nan gaba ma zan siya ko da guda biyu ko uku ne wadanda zan dinga amfani da shi domin yanzu matashin sun yi min ƙanƙanta.

Gaskiya ana gina dangantaka da kasuwanci sosai saboda kasuwanci ba abun da mutum zai yi wasa da shi ba ne. Kasuwanci wuri ne wanda mutum yana samun ci da sha na shi. Saboda haka ni duk inda na samu kai na cikin kasuwanci bana wasa da shi. Ina riƙe shi da ƙarfi na, sannan kuma ina bin shi a hankali. Sannan kuma ni kwastomomi na gabaki ɗayansu bana taɓa yarda abu ya shiga tsakanin na da su. Na rikici ko na fada, ina kula da su sannan kuma ina ba su abin da suke so.

Yini a haife ni ne a watan ɗaya aka haife ni, watan ɗaya Janairu aka haife ni. Sannan kuma wanda yake biy biyana anhaife shi a watan Satumba sannan kuma ina da wanda ya haife shi Suma a watan Janwary sannan ina da wa'endu na haife shi a watan Disamba.

Eh, ina tafiya da sauri. Dalilin da yasa nake tafiya da sauri shine babu lokacin ɓata lokaci. Duk lokacin da an saba ayi amfani da shi ne a ɗanyi abubuwa daya kamata da an ɓata lokaci ba. Bashiyasa komai na dana keyi koda tafiya ne ina tafiya da sauri saboda in isa inda nakeson naje da sauri. Shiyasa nake yin tafiya da sauri-sauri.

A wurin aikin da nake cin abinci akwai wurin da ake sayar da abinci a tsallaken wajen da nake aiki. Saboda haka ina amfani da dama ne idan ina jin yunwa. In karfe sha biyu yayi na rana ko karfe ɗaya ina jin yunwa, nakan tsallaka in je in karɓi abinci a wajen inci. Mafi yawa ina karɓan dankali, soyayye ne da shinkafa.

Ina son zama a zaune in jingina baya na, sa'annan kuma ina son idan na zauna indauki kafana in ɗanketare ɗayan kafa na in zauna yafi bani kwanciyar hankali yafi bani natsuwa sannan kuma yafi mike min jikina kuma yafi sani in samu huta gajiya a jikina.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa farko, ni na ɗauka aikina ne farko, domin a wajen aikina ne zan samu abinci, zan samu ruwan sha, zan samu kuɗin da zan biya bukatuna. Shi yasa ni ina amfani da aikina tukuna kafin na zo yin fara abun da ya shafi rayuwa. Saboda abun da ya shafi rayuwa kan da babu. Dole ne mutum zai yi sa, amma kuma ba a samu kuɗi. Shi ya sa na ɗauki aikina akan rayuwana.

A ƙarshen wannan makon nan ina shirin buɗe sabon gurup ne wanda zan gayyaci mutane in riƙa koya musu abubuwa game da crypto. Saboda suna biya ina koya musu. Dalilin da ya sa nake son yin haka saboda akwai dama da yawa da yake kawowa a cikin zamani wanda ba kowa ba ne yake sani, wanda kuma ya kamata mutane su sani ga yanda za a yi anemi mi ƙudi.

Ina shirin zuwa kasuwa saboda zan yi sayayya da dama. Na sanda na je kasuwa zan je siya kayan sakawa na wajen aiki sannan kuma zan sake je siyan kayan dafa abinci. Bayan nan sai kayan dafa abinci zan sake in je in nemi kayan aiki na wanda zan yi a wajen aiki saboda akwai aiki da an bani wanda ban ƙarasa shi yasa zan zo siyar sauro a kayan aikindi.

Eh ina shan ruwa mai sanyi kam gaskiya amma ba ko ne lokacin ba. Kafun na sha ruwa mai sanyi sai lokacin rani. Indai lokacin daminaneh kuma bana dai shan ruwa mai sanyi saboda yana kawo mura, yana kawo toshewar hanci sannan kuma yana kawo zazzabi. Shi yasa bana son dinga shan ruwan sanyi lokacin sanyi. Nafison in zan sha ruwa ruwa mai sanyi lokacin zafi.

Na fi son zama dalili da ya sa na fi son zama a kan tsayiwa saboda idan mutum yana zaune hankalinsa kun jiki babu takura babu tashin hankali sanan kuma in mutum yana zaune zai iya samun ratsuwa da kuma ba zai samu hayaniya ba.

Eh to ina kuka lokacin yanka albasa ka amma ba kowane albasa bane saboda akwai wasu albasa da sun shiga ido zafin su daban ne akwai wasu kuma basu ma zafi so ni na na nuna albasa mai zafi yana sani hawaye yana sani kuka amma kuma bai da zafi kuma baya sani hawaye kuma baya sani kuka.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, ina zuwa ranar Laraba, ina zuwa kasuwar Lahadi. Kasuwar Lahadi nan kuma shine wanda ake yi a unguwar Malsis wanda za a kasa mukusan kowa da kowa daga wasu jiha daga wa'yansu unguwa suna tawo wa suzo kasuwan ci ɗinne in yamma yayi kowa na tashiwa kasuwa ta tashi.

Eh ina iya busa tsaki kan, in misali in muna tare da mutum muna hira tare da shi sannan kuma in ina bashi shawara yi abun da ya kamata in bai yi ba, in ya je ya yi nashi in hakuri zai bace mishi, in yana gaya mini ina busa tsaki. So ni mafi yawan abu baɗa yake yawan sani ba nake busa tsaki kenan. Ace misali na baka shawara baka ji ba sai kaje kayi yanda ka kake so kayi abun ka sai bai yi amfani ba. Da ka zo kana gaya mini mafiyawa zan busa sake.

Wurin aikin mu babban wuri ne, yana da kuma babban tebur. Babban tebur ne a wurin da muke kasa kayan da zamuyi aiki a kai. Sannan muna yin aiki a kan tebur ɗin, tebur ɗin yana da wardrobe. Sannan yana da loka wanda mutum zai iya ajiye kayan aikin sa. Kuma mutum ya ajiye kayan aikin sa babu mai taɓawa. So wurin aikin mu nada tsafta, yana da kyau sannan kuma muna da haɗin kai a wurin aikin mu tsakanin mu ma'aikata.

Na fi son shayi ne dalili daya sa na ke son shayi saboda shine abun da mu muka saba sha a nan lokacin sanyi muna sha saboda jikin mu yayi dumi ko kuma wani lokacin damuna za ayi ruwan sama wuri yayi sanyi sosai haka muna siyan shayi mu sha shayi mu dan samata madara wani lokaci musha da burodi amma dai in babu burodi ma wani lokaci haka muke lallabawa mu sha wani lokacin ko babu madara haka muke lallabawa mu sha.

Yadda muke kare kanmu daga sauro shine muna amfani da mosquitor net. Dalilin da yasa da muke amfani da sauro net saboda in ba mu yi amfani da shi ba cizon sauro zai yawa. Kuma kwana biyun nan cizon sauro ya yawa a gari sannan kuma ya sa mutane sun kamu da cutar malaria. Shi ya sa komin yaya duk kar muyi wasa da- kwanciya cikin sauro net.

Eh ina fikicin tufafi dalilin da yana ke fikicin tufafi shine saboda ba kowane lokaci bane wanda in kana son ka zo ka yi amfani da tufafai za ka same su yadda suke ba. Wani lokaci za ka zo ka samu abubuwa da tarkace sun yi yawa ko ta ina wanda zai saka ba za ka iya ganin su ba sai samun lokaci gari in fikicin tufafin ne kawai.

Ina fi son hawa matakala. Dalili daya, suna fi son hawa matakala saboda wani lokaci idan ba ka hawa matakala din nan ba, ba za ka fahimci wasu abubuwan da yake faruwa tare da masu hawa matakala ba. Sannan kuma lift kuma wani lokaci yana iya lalacewa sama. Hanyan zuwa sama zai iya lalacewa sai mutum ya makale a wajen. Amma kuma matakala kuma komai yaya ba ruwan ka da ɓace wa. Idan ya bace ma zaka iya cigaba da tafiyan ka.

Eh kwarai kuwa ina son abinci mai yaji. Dalili daya sa na ke son abinci mai yaji saboda abinci mai yaji na ƙara bani ban sha'awan cin abinci. Yana sani ina cin abinci ina shan ruwa sosai. Sannan ni kalan mutum ne wanda yana cin abinci mai yaji sosai. Yana sani dinga ƙara cin abincin in sosai.

Idanuna suna da launi masu matuƙan kyau. Launi ido na baƙi da fari ne wanda mutane suna yawan yaba wa su gami a kan cewa yana da kyaun gani. Sa'an nan nima idan ina kallon shi a miro ina tabbatar cewa eh yana da kyau saboda haka tun da mutane sun yaba nima na yaba.

Eh ina iya sanya agogo a hannuna. Dalili dayasa nake sanya agogo a hannuna saboda ni tun da jimawa ni gwanin son saka agogo ne a hannuna. Ina da agogo yanzu sun kai wajen guda biyar wanda suna kwance ma bana ma cika amfani da su. Amma dai ina fata ace yau da gobe ya kamata mutum ya samu kudi ya kara sayen wani agogo.

Ina yawon exercise da safe na tashi bayan na goge hakori na nakan gudu na zagaya anguwa bayan nayi gudu na zagaya anguwa na dawo nakan zo nayi press up guda ashirin bayan nayi press up guda ashirin in squat guda ashirin bayan na squat guda ashirin sai na samu na samu ruwan sanyi in sha koda kuwa bibbiyu ne sai na samu na huta.

Ba ni da kwado lokaci da nake karɓan kira a wajen aiki. Wani lokaci kira na shigo wa cikin waya na sosai, wani lokaci kuma baya shigowa sosai. Amma kwana biyu nan kan gaskiya ban ga kira ya shigo cikin waya na ba saboda ina ke ka kowa maya kama abin da ke gabasa ne saboda yanzu aka gasa da aiki cikin nan yana yi ne sai mutum na da aiki.

Ba ni da kwareren lokacin da na ke share daki na, na ya share sosai biyar, na ya share sosai shida, na ya share sosai takwas, na ya share sosai ashirin, bisa ga yanayin da dake yake ciki ne, yanayin daki na da datti ina share akai akai ne, idan kuma bashi da datti kuma ina share shi wata kila sau biyu ko sau uku a rana daya.

Ni na fi son bikin Kirsimeti ne, dalilin yasa da na fi son bikin Kirsimeti saboda abokanai da suke wayansu jiha da nisa za su taho su zo su zauna tare da mu. Saboda kuma haka ni na yawan farin ciki da wancan lokacin ya zo saboda abokanai da duk da muka yi kwana biyu, ba gadu bah.

Na fi yawan yin kuzari da sassafe. Dalili da yasa na fi yin kuzari da sassafe shine da sassafe ne ina iya jimrewa sannan kuma ina jin sabon karfi a jikina kuma baya bani ƙyuya. Amma diga rana na yi kuma ko yamma na yi, sai in ji jikina yayi sanyi. Duk karfin da nazo dashi nake so nayi aiki sai haga ya ƙare gaba ki daya. Shiyasa ni nafi son in ga yin aiki da safe.

Muna da bokiti guda shida ne a gidan mu. To, matukin bokitin nan kuma wai sun tsinko mun anfanin dasu muyi wanke wanke ne da wankin kaya da kuma ɗebe ruwan wanka. Sannan wai sun tsinko mun anfanin dasu mu ɗebe ruwan sha ko kuma muyi amfani da ruwanin wajen girkin abinci. Sannan kuma ni yawan bokiti da muke dashi ba lalle ba ne, ya zo na guda biyar ko huɗu da na gaya muku. Wataƙila nan gaba za mu ƙara siyan wani.

Lokacin da in na kamu da mura, abin da nake yi shi ne bana ɓata lokaci. Ina zuwa kicin ne in samu tafarnuwa da citta minci, in yayyanka su, in tafasa ruwan ɗin in sha. Idan na sha, idan na ga baya samun sauƙi, sai in tashi in tafi wurin abokanai na a asibiti. Ni ina da abokanai da suke asibiti sai su duba mini menene matsalar, menene za a sha a magance muran.

Teburin mu a wurin aiki babban teburi ne wanda komai da komai na iya zama a kai. Kowa ma zai iya samun space da zai ajiye abunsa akan teburin ya yi aiki. Teburin mu babba ne sannan kuma teburin mu yana da loka. Inda za a iya ajiye abubuwa a ciki. A kulle saboda tsaro.

A mafiya lokacin da nake wanke kayayyaki na, na asabar ne da safe. Dalilin sa nake wanke a asabar da safe saboda bare dauka min lokaci na daga wajen aiki ba. Sa'an nan kuma ni ma zan sa mu lokaci in wanke komai da komai na. Komai na je wanki zuwa ƙarfe biyar na yamma komai na ya bushe ta tara na gida.

A shekara lokaci da na fi so na fi so lokacin damina ne. Dalilin daya sa na ke son lokacin damina saboda akwai kayu kan da nake da su, wanda bazan iya saka su ba sai lokacin damina. Domin yanzu lokaci rani ne kuma akwai ƙura. In mutum ya saka su kuma zai asar su saboda ƙura zai ɓata gaba kidaya.

Eh ina ƙoƙari da zuwa gidan fim kan gaskiya. Domin a gidan fim akwai wasu fina-finan Indiya Hausa da ake sakawa a kudanai. Inda na tashi na je kallo ina jin daɗi inda abubuwa suke yi. Shi ya sa ni na son kallo Indiya Hausa sannan kuma na son zuwa gidan fim.

Kuɗin wutan lantarkin mu a wata, wani lokaci sukan karɓi dubu biyar, wani lokaci su karɓi dubu takwas, wani lokaci su karnɓi dubu goma, wani lokaci dubu sha biyar. Kuɗin wutar lantarkin mu bata da taƙaitaccen kuɗin da za a ce gashi nan ana biya a wata. Yana iya canzuwa kowanne lokaci. So muna fatan dai wannan karon nan dai ya ragu domin basu kawo mana wutan lantarki ne sosai.

Jaka ta da kuɗi launinsa baƙi ne. Abin da ya sa na sayi baƙi saboda baƙi shi baya koɗe wa sannan kuma baƙi na jimawa sosai. Kuma na saya kwaliti jaka ce mai launi baƙi ne saboda Inaso nayi amfani da shi na tsawon lokaci idan bai bata ba.